Eh ina tara tsabar kuɗi sosan gaske saboda na fi jin daɗin amfani da shi wurin ƙirga kuɗi sannan yana da daɗin ajiya bai cika lalacewa kaman sauran ma'adanai haka.

Ina kwana a kowanne, watarana in kwana a gado, watarana in kwana a ƙasa amma nafi kwana akan gado. Wata zuwan idan na gaji da gado sai in kwana a ƙasa musamman idan na ji ƙafafu wa na suna mun ciwo to a ƙasa nake kwana.

Eh, ina iya yin iyo. Na iya iyo a ruwa sosai. Lokacin da muke zuwa ƙauye da kakanmu, muna zuwa da yara suna koya mana yanda ake yin iyo. Ina yin iyo a rafi. Mafi ƙarancin ruwa ba mai babban ruwa ba ko kuma swimming pool.

A'a, ba na rera waƙa lokacin wanka. Ba na ma magana ne a bayi. Domin gaskiya mu, a al'adan mu na arewacin Najeriya, ka yi magana a bayi kamar rashin ladabi ne. Balantana kuma ga waƙa, ba na magana ma balle waƙa.

Eh na iya raira waƙa. Na iya yin waƙan Hausa, na iya yin na Turanci, na iya yin na Larabci, na iya yin na Indiya. Sannan na kan iya raira waƙan barkwanci da tatsuniya. Ina raira waƙa a lokacin da nake aiki domin ya ɗebe mun kewa ko lokacin da aka saka waƙan sai in bibiye shi ko in raira ma yara domin nishaɗi.

Ina sanya safa amma ba kullum ba. Amma lokacin sanyi ko lokacin ƙura, ina yawan sanya safa saboda kare kaina daga jin sanyi da kuma ƙura. Amma dai mafi yawancin lokaci ina saka safa, tun daga safan ƙafa da safan hannu saboda kare kaina daga jin sanyi da kuma ƙuran hanyar.

Gaskiya na fi kuzari da safe. Saboda idan gari ya waye na tashi, na ci abinci sai in ji kuzari lokacin da nake yin duk wasu ayyukana masu muhimmanci. To kasancewar mutum yana zuwa aiki, za ka dawo ka gaji da sauransu. Da yamman nan za ka ga jij jikin ka ya matu sai kaga ba ka da kuzari. Kuzari na da safe ne.

Ina amfani da tsintsiya mai laushi idan zan share ɗaki wanda yake da tiles. Sannan ina amfani da tsintsiyar kwakwa idan zan share kafet. To da tsintsiyan laushi da tsintsiyan kwakwa duka ina amfani da shi. Ko wanne ina amfani da shi a wurin da yake da buƙata. Idan zan share kafet in yi amfani da tsintsiyan kwakwa. Idan kuma zan share tiles, in yi amfani da tsintsiya mai laushi.

Gaskiya na fi son miyan dage-dage. Miyan dage-dage wanda yake ake kira stew wanda yake sa tomato da attaruhu da albasa da sinadarai. Ina son shi musamman da farin shinkafa da a cikin miya. Na fi son shi. Daga shi sai miyan ganye, miyan alayyahu ko miyan ogo wanda yake sa mata agushi a ciki sannan in ci ta da tuwon shinkafa.

Abu mafi mahimmanci a cikin abotantaka shine taimakon juna. Duk wani abokantakan da za'a yi wanda babu taimakon juna, to gaskiya bayi da amfani. Ka taimaki abokin ka a lokacin da yake da buƙata, buƙata na kuɗi ko na shawara, ko na wani abun da ban Sannan idan abin farin ciki ya samu mutum ka taya shi farin ciki, In na baƙin ciki ne ka taya shi jaje, Wannan shine abotantaka, sannan da riƙe sirrin juna sannan kuma da ƙasancewa tare da mutum a kowane hali na ƙunci ko na murna. Wannan shine mafi muhimmanci a cikin abokantaka. Idan ka cire wa'innan gaskiya babu abokantaka.

Na fi amfani da launin tawada wanda yake baƙi. Domin baƙi idan za ka yi rubutu da shi a kowane kalan abu yana fitowa. Musamman idan za ka yi rubutu akan abin fari. In baƙi ne zai fito, idan ma ja ne zai fito. Baƙi shine launin tawada da nake amfani da shi. Sai idan babu baƙi sai na yi amfani da shuɗi, bulu ke nan. Amma na fi amfani da baƙi.

Ina kula da gashi na ta hanyar wanke wa kowane sati. Zan wanke shi tas-tas in sa mashi mai wanda yake saka laushi. Sannan ina lura da kaina ko akwai dandruff ko babu. Idan na ga alaman dandruff, na kan yi amfani da mayuka wa'inda su ke kashe dandruff. Sannan na kan yi kitso dubba yansati biyu. Haka na ke warar lura da gashi na.

Dangantakar mu da makwabta muna zaman lafiya. Sannan idan abin murna ya zo suna taya mu, in wani abin bakin ciki ya same mu suna taya mu muma haka. Sannan idan bamu da wani abu mu kan je gidansu su mu ara su ma su kan zo su ara abun da ba su da shi. Idan ana bikin aure suna zo su taya mu murna. Idan mutuwa ne sukan zo su taya mu ta'aziyya da nuna bakin ciki muma muna zuwa. Muna zumunci muna zaman lafiya ba hayaniya tsakanin mu.

Ina amfani da hannun dama. Hannun dama na shine hannu wanda yake da ƙarfi a wajen ayyuka. Duk wani aiki da zanyi na ƙarfi, hannun dama na nake amfani da shi. Ina bashi muhimmanci, ina bashi ƙarfi. Ban cika amfani da hannun hagu ba, sai in na shiga bandaki, a bandaki ko wajen rage abu. Amma hannun da yafi ƙarfi kuma wanda nafi amfani da shi shine hannun dama.

A cikin 'ya'yan itace ina fusan lemu. Lemu yana min daɗi saboda ya kasance yana da tsami tsami da zaƙi zaƙi. Gaskiya ina son lemu. Ko mura na ke yi idan na sha lemu sai inji maran ya tafi. Sannan ko ka bayan gida ne na daɗe ban yiba inna sha lemu sai inji inna yi bayan gida ya zo min cikin sauƙi ko cikina ne na ji ya mun bai warware yanda nake so ba. Ina sha lemu sai in ga ya warware. Gaskiya ina son lemu.

Eh, ina cin abincin titi amma ba waidan ina so ba. Idan ta kama dai ina ci amma ba waidan ina so ba. Kamar in zan yi tafiya a tasha haka, mutun yana siyar abincin titi ko in na zo wucewa na ga wani abin da ya bani sha'awa, na kan siya amma dai ban cika siya ba kuma ban cika so ba. Sai dai lokaci lokaci.

Eh ina musabaha da mutane sosai musamman mata 'yan uwana. Idan muka haɗu a wuri zan basu hannu mu gaisa. Yana daga cikin nuna farin ciki da kulawa. In ka bawa mutum hannu zai ji dadi, ya nuna kuma wani irin shakuwa da kuma kadamu da shi. Ina yawan yin musabaha da mata 'yan uwana.

Eh ina siyan kaya a yanar gizo sosan gaske saboda akwai abubuwa wanda za ka gani ka na ganin su a yanar gizo wanda ba ka ganin shi a zahiri a kasuwa. Amma a yanar gizo za ka gan sababbin abubuwan da suke unique. To ina jan dadin siyan abu ta yanar gizo gaskiya.